Mai tambaya ya ce, "Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki?" To, wannan pa is a tough question. Ma'ana tambaya ce mai tsauri. Amma magana ta domin Allah, haɗuwa da abokan ciniki yana yiwuwa ne idan ka je wajen da abokan ciniki suke zama. Misali, ni ɗan kasuwa ne. Ka ga idan na buɗe shago ai shine abokan ciniki za su zo. Ko ba haka ba, za su duba me suke so in siyar musu. Idan kuma ni ɗan kasuwa ne mai shiga kasuwa wanda ba shago ne da ni ba, to zan je in shimfiɗa abun a ƙasa kamar yadda kowa yake a wajen da nake da kasuwata. Yar rumfa ta ta kasuwa. In baje kayan a ƙasa, in jira jama'a su zo, sannan su, su siya in biya su. Za ka ga abubuwa da yawa, amma kuma wannan shi ne yadda abubuwa suke tafiya. So amma idan kuma kana nufin ma'amala ta tsakanina da su ne, ni ina ma'amala ne da kowa cikin girmamawa, farantawa da kuma tabbatarwa ko ba ka sayi kayana ba ka ji daɗin haɗuwa da ni. Ban ɓata ma rai ba. Wanda gobe in Allah ya yadda in dai kayan za ka siya irin wannan kayan da nake sayarwa sai ka zo inda nake. Saboda ka san cewa ni mutum ne mai karamci, mai kulawa da baƙi na. Like ban san ya zan ce abun ɗin nan ne. Kawai dai mutum da zai kula da baƙonsa. Ka tabbatar cewa you feel welcome. Ka ji cewa inda ka zo ka ji daɗin zuwa.

Mai tambaya ya ce, "ina kake son ciyar da hutunka?" Umm gaskiya a matsayina na wanda ba na aiki a gida, zan ce na fi son na ciyar da hutuna a gida. Bakuma komai ya sa ba sai kasancewar ba na zama a gida. So gaba ɗaya hutuna ya dace in ciyar da shi a gida. Ya ƙare ina gida. Yauwa. Sannan dalilin da ya sa hutuna yake yin kaɗan ko kuma rashin nake son yin sa a gida saboda ba na zaman gida. Wajen aikina ya kai about five hundred to six hundred if not seven hundred kilometers to my home. Kaga kenan akwai nisa. Saboda wannan tazara ya kai kilomita ɗari shida zuwa ɗari bakwai tsakanin gidana da wajen aikina. Wannan ya sa ya dace in zage in tabbatar cewa hutuna idan ya zo in ciyar da shi a gida. Domin ba wani abu da zan yi in zauna kusa da iyayena ko iyalina in ba hutu ba. So dole in zauna tare da su. Saboda haka babban wajen da zan zauna in ciyar da hutuna ya mun daɗi, inji daɗi shine gida. Domin gida abun yin hutu ne. Gida wajen jin daɗi ne. Gida abin nishaɗi ne. Gida shine gida. Ba inda zaka je yama kamar gida. Da ace a gida nake to da sai in fara tunanin zuwa vacation kamar yadda kowa yake yi. Irin su Italy, irin su hotels, irin su tourism, irin su wa ye. Amma yanzu aikina ba a gida yake ba. Kaga dole hankalina a ce yana gida. Idan lokacin yin wasu abubuwa ya taso dole mai da hankali na gida. Ba buƙata ko wani dogon surutu na cewa kaza kaza. Kawai in samu hutun in tafi gida shine huhu.

Tambaya ta gaba, mai tambaya yake tambaya. Shin kana cin tafarnuwa? Ni kuma na ce, "Eh, ina cin tafarnuwa saboda muhimmancinta da kuma amfaninta ga jiki." Wannan ya sa nake cin tafarnuwa, sai dai bana iya cin ta da yawa musamman a cikin abinci. A gu ɗaya nake iya cin ta shine a yaji. Na fi son inji tafarnuwa a yaji. Kuma in na gama cin tafarnuwa, zan so na wanke bakina, na wanke duk wani abu da na taɓa saboda kar in damu mutane da suke kusa dani. Domin tafarnuwa tana da nata. Abu ne mai daɗi, abu ne kuma mai nashi warin. Wannan ya sa dole in tabbatar ainafin bana, na wawwanke ko ina. Ka ga na ɗaya ita tafarnuwa maganin sanyi ce, ko iyanan natsaya ka ga abu ne mai amfani a jiki. Sannan kawai dai warin nata ne dai in kaci to bai dace ka shiga jama'a ba tare da wanke baki ko ka nemi alewa mai ɗan zaƙi-zaƙi wanda take da ƙamshi mai kyau ba. Za ka damu jama'a.

Mai tambaya ya ce, "Yaya kake shaƙata lokacin hutu?" Amma mafi muhimmanci gaskiya tambayar da ake yi ko kuma idan tambayar da za ta fito shine, yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Ma'ana abubuwan da mutum yake yi, ya ɗan zazza gaya yai nishaɗi, ya kewaya. Ni kuma abin da nake ɗauka shaƙatawa a lokacin hutuna saboda aikina mai cin lokaci ne, mai cin jiki ne, mai cin duk wani uzuri naka ne baka da lokaci. Nakan ciyar da hutuna ne wajen kai ziyara da kuma yin bacci. Ma'ana in tabbatar cewa da safe ban tashi akan lokaci ba. Idan kuma na tashi, kan na kwanta da daddare sai sha biyu, mai bi ko sha ɗaya. Saboda farkawars assafiyar nan ita ce kawai matsala ta a wajen aiki. Ka tashi tun ƙarfe biyar ko ƙarfe huɗu da sunan za ka yi girki. In ka gama girkin, ka-- za ka samu wani abun nan ka fara shirin tafiya aiki, ka yi wanka, ka yi waye. Ka ga saboda kana so ka je aiki kafin ƙarfe shida. To kuma irin wannan lokutan bacci ya fi daɗi ko sallah na tashi ni so nake inko ma bacci. Ka gane a ai. To wannan yasa idan naje lokacin hutu idan na dawo daga masallaci koda inda zanje bazan fita da wuti ba, sai in bari sai irin ƙarfe goma sha ɗayan nan kafin na fita inyi wanka sha biyu tayi da rana sai in shiga. A gaggaisa da mutane in gama yawo na yamma na yi da shauran su. In dawo gida irin ƙarfe goma ko sha ɗaya, sannan in dawo gida inyi bacci da haka nake ciyar da hutuna. Idan kuma hutu ne wanda na je gun budurwa ta, tunda gidansu su kuma na zuwa da sassafe, babanta ya fi son je da sassafe. Muyi ɗan abubuwan da zamuyi kowa yana gani ido na gani ido, in tashi in fito mu ɗan keke waya, maybe mu je wajen cin abinci, wajen shaƙatawa, abubuwa makamantansu. Waƴannan abubuwan duk su nake lissafi kuma sune abubuwan da ya kamata mutum ya mai da hankali akai. Ni ta haka nake ciyar da na huta.